Nawa ruwa kika fi sha kullum? Ina sha, ina shan ruwa da yawa kullum. Musamman idan aka ce lokacin zafi ko kuma idan na yi aiki, to na kan sha ruwa da yawa. Musamman lokacin zafi. Idan ana zafi ana rana, to na kan sha ruwa fiye da yanda nake sha lokacin da ake sanyi. Amma idan lokacin da ba zafi ba ne, to na kan sha kaɗan. Amisali ace lokacin da ake zafi ina shan kaman leda we goma ta ruwa a rana. Idan ina aiki kuma ina ana zafi ana rana, na kan sha lita goma sama da haka ma idan ana wannan ranan. Amma idan ba wannan ba, to wani sa'in ma sai ka ga leda uku, leda huɗu nake sha a rana. To amma idan aka ce na yi aiki da rana, to leda goman nan sama da haka ma duk ina amfani da ita. To amma idan aka ce ba lokacin zafi ba ne, ba kuma rana ake yi ba, to ina shan ledaa huɗu ne a takaice. Amma a wani lokacin kuma sai na wuni ma ban nema ruwan ba. Wani sa'in sai idan na ci abinci, shine za ka ga na nema ruwa. To shi ya sa nake amfani da lita goma idan ana zafi na ruwa. Amma idan kuma ba lokacin zafi ba ne, sai na yi amfani da lita huɗu. Wani lokacin ma ba zan yi amfani da shi ba. Sai dai kawai idan na ci abinci shine nake neman ruwa. Wani sa'in ma zan ci abinci amma ba zan nema ruwan ba. Saboda ba zan je, ba zan je ƙishin ba. To amma idan na ci abincin, ko don abincin ya rika digesting, sai na yi amfani da ruwa.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To, abun da nake shirin yi a ƙarshen mako shine ziyarce-ziyarce da share-share, da wanke-wanke, da wasu abubuwa na musamman. Shi ya sa duk ƙarshen mako nakan je na yi ziyara 'yan uwa da abokanan arziki da wai sauransu. Sannan kuma nakan tattara kayayyaki na gida, mu taru mu wanke. Saboda duk ƙarshen mako ne nake da lokacin da zan yi wannan. Sannan sai share share na gida. Shi ma wannan duk ƙarshen mako mukan yi. Sannan kuma ƙarshen mako mukan so mu yi hira da 'yan uwa da abokanan arziki da ziyara. Ina zuwa ziyara wajen abokanai na da wajen yan'uwana wanda aka daɗe ba'a haɗu ba. Sannan idan kana ziyara a ƙarshen mako, za ka ga zumuncin ku yana ƙara yaɗuwa. Sannan kuma duk ƙarshen mako nakan yi ƙoƙari naga na yi budget na abun da zan kashe a kowani rana. Sannan idan nayi wannan budget ɗin, zan ga duk wani abun da zan kashe ya zo mun da sauƙi. Saboda idan kana yin budget na mako-mako, abubuwan da kake samu za ka ga suna amfana nanka. Saboda idan ka yi ƙoƙari ka yi budget a ƙarshen mako, to za ka ga abin da za a kashe ya zo5ma ba ka kashe kuɗi masu yawa ba. Amma idan ka ce kawai he dai kana samu ka kashe ne, to za ka ga ba ka yi tara komai ba. Amma idan ƙarf ƙarshen mako kana ƙoƙari ka lissafa abun da ka kashe, to za ka ga kana rage yawan kashe-kashen kuɗi. Shi ya sa duk ƙarshen mako nake ƙoƙari na ga, na lissafa nawa na kashe. Sannan mako mai zuwa nawa zan kashe. Abubuwan da nake yi ke nan. Sannan kuma nakan yi share-share, wanke-wanke da ziyara wajen ƴan uwa da abokanan arziki.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abun da yafi mahimmanci a cikin abokantaka, shine mutunta juna, da mutunta muradin juna da sanin abun da ya kamata ga juna. Musamman idan aka ce kuna abokantaka da mutum, to duk wani abun da ka san mutum baya so, to sai ka yi ƙoƙari ka kiyaye. Musamman idan aka ce mutum abokinka ne, to ka san wannan abun yana ɓata mai rai, baya son wannan abun, to ƙoƙari za ka yi ka ga ka kiyaye shi. Saboda idan ka ga kana abu mutum yana ɓata rai baya so, to ka ga ba mutunta wa ke nan. Sannan abu na biyu, muradin mutum, sai ka yi ƙoƙari ka ga duk abun da mutum yake so, ka kayi ƙoƙari ka cika mai shi. Saboda idan kuna haka a cikin abokantaka, to son juna da ƙaunar juna da mutunta juna, za kaga kuna kiyayewa. Za ka ga yana ƙara shiga tsakanin ku. Saboda abokantaka, tana da mahimmanci sosai. Musamman idan aka ce wannan abokinka ne, za ka ga duk inda kake, duk abun da kake yi, za ka ga yana cikin ranka. To idan kana so ku mutunta juna, abokantaka ku ta ci gaba da tafiya yanda ya kamata, to abu mafi mahimmanci shine ku riƙa mutunta juna. Saboda a, idan kuna mutunta juna, to mahimmancin wannan mutuntawar, zai sa abokantakar ku ta ɗaure. Amma idan ya kasance, ba ku ɗauke mutunta juna da mahimmanci ba, to wannan abun zai sa abokantakan ku ta rushe. Saboda abokantaka abu ce mai kyau, wadda idan ka samu abokinka na kirki, za ka duk wasu shawara da wani abu, na jaje da na murna idan ya same ka zai zo ya ma. Idan kuma menene dai za ku zauna, ku riƙa fira tari. Sannan abu mahimmanci na biyu, shine zama yin fira. Ku riƙa ba juna shawarar abun da ya dace, da wannan bai dace ba. Bai kamata ka yi kaza ba, bai kamata ka bar kaza ba. Ya kamata ka yi wannan, ya kamata ka bar wancan. To idan kuna irin wannan abokantakan ku, to kun ɗauke abokantaka da mahimmanci. Sannan, mutunta juna, bin shawara da kuma abubuwan da zai sa abokantakar ku ta ɗaure.